Abin sha da nake so, wanda na fi so shine abarba, kankana, lemu. Waɗannan su ne abin sha da na fi so gaskiya. Amma a cikinsu ukun nan gaskiya na fi son abarba. Na fi son abarba saboda shine lemon da nake sha in ji daɗi. Baƙi na yayi daɗi, ya ƙwantar min da hankali sai kuma wani lokaci kuma in sha lemu. Na fi shan lemu saboda lemu na fi samu a inda nake. Ban cika samu abarba ba sosai amma na fi son lemu. Yanzu haka ma zan jan nema abarba in sha saboda in ji daɗi. So gaskiya abin da na fi so a yanzu dai, abin da na fi so, wanda na fi so inga na sha shine abarba a yanzu haka. In kuma ban samu ba zan nema lemu da kankana. Wata rana kuma ina haɗa su gaba ɗaya abarba, lemu da kankana in haɗa a lokaci ɗaya in sha.